Fina-finan Hausa ku bamu labari waɗanda kuka fi so da taurarinsu? To a fina-finan Hausa yanzu dai film da na fi so shine film ɗin, film ɗin Wata Shida saboda akwai faɗakarwa, akwai tunatarwa, akwai kuma abubuwa masu nishintarwa a ciki. Akwai raba gardama, akwai maryam labari na duka a ciki.

Yaya kuke roƙon taimako daga wani? To yanda kake roƙon taimako daga wani, ta hanyar yi mai sallama ku gaisa sannan ka tambaye shi abin da kake bukata. Watakila kana buƙatar ya kwatanta ma wani wajene, ko kuma kana buƙatar ya taimaka ma da wani abinci ko na sha ko na siya in kana so ka siya ya rage ma. To ta hanyar sai ka roƙe shi domin ya taimaka ma ko ya rage ma ko ya ba ka.

Yaya na'ura ta sauya aikin da kuka sani? Gaskiya na'ura ta sauya ayyuka daban-daban da dama wanda na sani. Saboda na'ura ta kawo sauƙi a cikin abubuwa wanda in da' za'a ɗauki lokaci ana yin shi. Musamman ace kaman aika saƙonni tor da' za a ɗauke lokaci kafin a aika saƙonni amma yanzu cikin lokaci ƙanƙani za ka iya tura saƙonni ya isa inda baka tunani memakon ace sai ka je can post office tukuna ka tura sannan a ɗauki lokaci kafin a dawo ma da amsa. To amma wannan a cikin minti ɗaya za ka tura kuma a dawo ma da amsan abun da ka tura dashi. Gaskiya na'ura ta sauya abubuwa sosai musamman na ayyuka.

Idan kun taɓa siyan wani abu me tsada, yaya kuka tara kuɗin sa. Wani abu mai tsada da zaka saya, kana haƙuri ka tara kuɗin shi ne ta hanyar yin adashi ko ta hanyar yin asusu. Saboda ta hanyar ne kawai zaka tara kuɗin da zaka saya, ko kuma kaje wajen mai sayarwa sai ka yi deposit. Sannan ka ƙara samu sai ka ƙara komawa ka saya.

Yaya kake koyon fasaha sabo? To yanda nake koyon fasaha, nakan yi ƙoƙari naga idan ta shigo, nakan je wajen wanda yaƙirkiyra ko kuma wanda farko shi ya fara yin ta ko kuma nakan yi ƙoƙari naga wanda ya ƙware a kan ta sai naje wajen shi naga yanda yake yi sannan na karanta sannan kuma naga na iya. To ta hanyar zuwa wajen wanda ya iya nakan yi ƙoƙari naga na koyi sabuwar fasaha saboda sabuwar fasaha zan iyata ne idan kaje wajen waƴanda suka iyata tun farko.

Ku gaya mini yadda kuma tsawon lokacin da kuke bacci. To yanda nake bacci, ina bacci ne cikin natsuwa, datsanake, bana harguwa, bana munshari, bana irin juye-juyen ne. Saboda idan na kwanta a waje ɗaya ma, har watakila har gari yawaye ba tare da na canza waje ba. Sai dai ina, in na juya nan dama, ina dai bacci, in na gaji sai in juya hagu. Amma da wuya kaga na juya can, na koma can, ɓangaren nayi wancan gefen. Sannan lokacin da nake bacci, daga ƙarfe sha ɗayan dare zuwa ƙasa, gaskiya don wani sa'in ma ko da yake nakan wuce ƙarfe sha ɗaya, nakan kai har sha biyun dare ban yi bacci ba.

Wane wasa kuka fi so ku kalla ko ku buga, yaya ake yin sa? To wasan da na fi so na kalla shine wasan ƙwallon ƙafa gaskiya ina son shi sosai kuma shi nake bugawa. Ina son buga shi sosai kuma ina kallon shi gaskiya a dukkan wasanni ba wasan mara nake kallo irin wasan ƙwallon ƙafa kuma shi nake bugawa. Yanzu da zan samu dama shi zan koma na ci gaba da bugawa gaskiya saboda ina son ƙwallon ƙafa sosai. Saboda a duk cikin wasanni ba wanda yake bani nishaɗi kuma ba wasan mara yake nishaɗantarwa irin ƙwallon ƙafa.

Yaya kallon fina-finai da sauraron waƙoƙi suka canza daga da zuwa yanzu? Gaskiya, saurar-- kallon fina-finai da waƙoƙi gaskiya sun canza sosai. Da akan yi abu ne cikin hankali da nishaɗi, da ilmantarwa da tunatarwa. Amma yanzu gaskiya waƙoƙin gaskiya ba wani tasiri, ba su da wani ma'ana. Kawai ana yin waƙoƙi ne kawai. Sa'anan nishaɗi za a ce to waƙoƙin ma ba su bane suke bada nishaɗi. Kiɗan da yake cike shi ke bada nishaɗi. Amma da waƙoƙin da idan ka ji su za ka ga suna da ma'ana, suna da amfani. Sannan fina-finai ana yin su ne saboda gyara abubuwa, amma yanzu gaskiya suna ɓata tarbiyya da kuma ɓata mutane. Sakamakon da ana yin su ne saboda gyara tarbiyya da gyara mutane.

Kuba mun labarin wasu barkwanci, barkwancin intanet da kake kallo. To gaskiya kai mai barkwanci a intanet da nake kallo gaskiya wanda yake ba labarai, yake ba da dariya shine Danfo. Daga shi sai joker Mr. Joker suke ce mini. Gaskiya wa'innan mutanen sukan bada nishaɗi a intanet. Sunyi ƙoƙari gaskiya sosai wajen faɗakarwa da kuma nishaɗantar da mutane.

Farashin amfanin gona ake sauyawakowace shekara. To, daga lokacin da akace amfanin gona ya fara zuwa, farashin shi yana karyewa da ƙanyi sosai fiye da yadda da ake saidawa kafin amfanin gona yazo. Ko kuma daga lokacin da ya fara wucewa zaka ga abubuwan sun fara tashi, sun fara komawa yanda aka baro a baya. Misali ace ana saida masara kwanan ta dubu ɗaya kafin amfanin gona yazo, amma idan amfanin gona yazo, za ka ga ɗari biyar ko ƙasa da haka ana saidawa.

Meye ne haƙuri? Haƙuri wani abu ne wanda mutum ya kamata yace ya kasance yana da shi. Saboda idan aka ce mutum yana da haƙuri, to yana da ilimin zama mai baiwa na duniya kenan. Saboda haƙuri wani abu ne wanda ya zama dole ace mutum yana yin shi. Saboda idan mutum bahida haƙuri kullum zai kasanche cikin zullumi cikin faɗa da mutane saboda idan kayi haƙuri da abu zaka samu wanda ya fishi nan gaba.

Yi zaɓen abincin, abinci ga yara. To shi abinci daman yara ba kowani abinci ake ɗauka a bawa yaro ba saboda akwai lokacin da yaro idan ya kai sai a sakarmai ko wani abinci zai iya ci amma da lokacin da yaro yake daga wata shida zuwa shekara ɗaya to aka ɗan bashi abinci saisasaisa ne ba abincin da kowa yake ci ba.